Eh ina sanya bel kullum musamman in zan fita waje. Duk in zan fita cikin anguwa ko zan shiga cikin gari ina sanya bel kamin in shiga cikin gari. Amma in ina cikin gida bana sa belt sai dai in sa ɗan guntun wando in zauna saboda, emm.

A'a a gaskiya bana yin aiki a bayan lokaci, ina yin aiki akan lokaci. Duk lokacin da nake da aiki ina yin shi akan lokaci. Ban bari sai lokaci ya riga ya wuce. Saboda hakan yana sani in rage aiki da yawa ba wai su taru mani da yawa ba. Domin duk in aiki ya taru da yawa yana kawo cunkosuwa sannan yasa tunani tunani.

Ina goga hakori sau biyu a rana. Amma sau biyu a rana nan ya dangantaka ba kullum kullum ba. Ina goge shi sau biyu in ina nan a gida daga safe har yamma. Amma duk lokacin da na fita masamman in na shiga cikin gari, na dawo da latti, zan ji na gaji to. Hakan yake sa ban iya yi sau biyu sai dai in yi sau ɗaya. Amma a takace kusan kullum ina goge hakori sau biyu.

Na fi son tufafi mai kala farin kala, kuma ina son tufafi wanda ya ɗan sake jiki. Bana son wanda zai kama mun jiki. Domin in tufafi ya kama mun jiki bai sa ni sakoni. To hakan ya sa ko na je kasuwa ina dubawa in samo tufafi wanda zai sake jikina, ba wanda zai kama ya matse mun jiki ba.

Ina kallon madubi a kallaso biyu a rana. Da sassafe in na gama wanka zan fita ina duba madubi. Sannan kuma ina duba madubi in na dawo daga makaranta ko na dawo daga aiki saboda in ga yanayin yadda fuska na take.

Eh, a gaskiya ina figicin tufafi. Eh ina fike cin tufafi sosai kuwa.

Eh ina amfani da matashin wuya. Masamman in ina kan kwanciya, ina kan amfani da wayana ina sashi a ƙarƙashin wuyana saboda in ban sa shi ba ina gajiya sosai. To wannan yana taimake ni sosai, shi matashin wuya ɗin.

A gaskiya, na fi son kayan gishiri fiye da kayan zaki. Domin kayan zaki yana kawo matsaloli kamar jadi-jadi, zawo da yawan yin, eh, zuwa bayi. To, abin da ya sa ke nan na fi son abubuwa masu gishiri domin ya fi amfani ma ɗan adam a jiki.

A'a a gaskiya ba ma sa yunifom a wajen aiki, ummun zo muna yin aikin mu ne da kayan, kayan da muka zo da shi. Amma akwai wasu lokuta da muke sa kayan aiki kaman su safan hannu.